Ina neman izinin hutu ta hanyar tambayar shugabana. Ina neman izinin tafiya hutu ta hanyar tambayar shugabana ne. In tambaye shi ina so in je hutu, idan ya ba ni dama sannan in tafi hutu. Idan bai ba ni ba, ba zan je ba.

Namba ta mai albarka ita ce zero eight zero thirty six zero one thirty three ninety six, ita ce namba ta mai amfani.

Ina yin karatu a lokacin da nake cikin damuwa. Ina yin karatu kuma ina yin tasbihi a lokacin da nake cikin damuwa. Ina kiran Allah lokacin da nake cikin damuwa.

Ina fa tabbatar da ingancin aiki ta hanyar tsara bisis-bis daidai da kuma gani da ido. A gaba na aka komai da komai don me? Yayi inganci.

Ina amfani da kafofin watsa labarai Facebook, social media. Ina amfani da social media Facebook, WhatsApp da kuma Telegram domin watsa labarai. Sannu barka da kwana.

Eh ina jin hayaniya a gida da kuma waje. Ina jin hayaniya sosai a gida musamman ina cikin gidan burodi ina jin hayaniya don kamfani ne ana aiki akwai mutane da yawa. Ina jin hayaniya sosai.

Eh, ina kiyaye kalma sirri ita ina aje ta a Microsoft Note. Ina aje kalma sirri na domin kiyaye ta a cikin Microsoft Note.

Ba na zuwa gidan film. Haja, antashi lahiya. Ya Allah.

I yana iya kunna wuta. Yana iya kunna wuta. Nna, barka da kwana.

Ina yanke shawara a aiki ta hanyar sauraron ra'ayin mutane abokan aiki kafin yanke shawara.

Ina share ƙura, sau uku ko sau huɗu. Awa, a ina haka na keme? Ko wasu ne ko tayi gaji gaji ka koma can tun da na samu namu? Sai a daina.

Ina kulle ƙofa kullum idan zan kwance. Allah ya sa a yi kuɗi a turomin million ashirin. Cg dakainai yakiran yace Who is Dan Abubakar? I'm talking with Dan Abubakar? He said, "Yes sir. So we send you twenty million naira. So I will send you the account number now. Transferred immediately before "In ce ba ka dankali wallahi. Na ni Allah ban tura masa. Sai dai an sa aiki wallahi. Na da Allah ko turan million ashirin ba, ba, ba, ba zan tura masa. Dastamin su wallahi da ka tura su kiratu. Allah sai dai ka bazwa. Na ni Allah na kashe, sai na tura million goma kiratu. Ba ka sani, ba ka sani. Wallahi kwatire ka ba. Sauro million goma in taya, in taya ki take ɗin jirgi dubu ɗari da hamsin a kai ni Kano. Toh na shi aiki ba komai. Ina na san waɗannan kuɗi kaku, ko wana ke na aiki? Dama talakan aka takura ma. In yanki jirgi yayi Kano da zuwa na can in, in, in, in, in, in, in sau tuwahi da ya da doka da shiddodi na million guda in dawo. Toh kai ba ka sani ba? Shinka ba ka sani ba? Sai in ka tura million goma kiratu.

E, ina sa hannu a saƙonnina. Ina sa hannu. Tu kai? Ba ka sanni ba. Ai. Ina faɗa ma. Wallahi wannan daɗi da aga doki, dole in sayi doki. Toh ai dokin ne dubu dari biyar biyar Ana, ana, an, ana iya samun ko na ɗari bakwai na ko shida. Sakwarin zakara ka so shito. Sau huɗu akwai shi? A akwai doki sau huɗu. Menzissuwa? Em. Ina? Wallahi akwai doki. Ina? Kara. Ka taba zuwa, don Allah. Wallahi kara. Ana sa doki. To wallahi ance Nijar akwai roƙoƙo da ya haɗu da gini. Oh! To kai ko wannan motar za ta ɗauko mashi. Kuma haɗari hayan nan, lakura an kaso, ka su ɗauke ka wallahi. Ko su anshi dokin ba? Wallahi sai muyi doki. Sai dai baka shi su anshi shi wallahi. A ba da kuɗin an saka sakwa. Hayani shida akwai rakola. Wallahi suna giggi tare a hanyar Dajin yanzu.

Eh, ina sabonta shirye shiryen kwamfuta ta. Shi wanga mayan nan, wanga tanashi. To yanzu ma sun yi stamuna lissaɗi, dunda bamu yi wanga bus ɗin. To yanzu voice ɗin gare ni ka yi ko? Dubu wata zan ɗora sai da ajiya. Beyin zuwa wanda za a yi danƙaba ni dubu wata. Don na riga na yi steking ɗin wanda nake bukata. Abin ne steking ƙwara dubu ɗari biyu nashi ne steking. To yanzu duk wanda za a ba ni CC ne dubu wata. Yanzu an ƙara mana dubu wata.

E, ina yin salati kullum safe da maraice. Ka gane gidan nan? Wallahi ban haura ba kakan jawo. Mutum masu salat ce na gane ban sallah. Wallahi gaba na ganni. Safa addinai raso sai aka yarda da kuma masallan, shiyagga. Bashari, don Allah taho na aike ka, sayomin kunu don Allah.

Ina gina dangantaka ta hanyar amfani da shawarwari da abokan arziki masu ba da shawara, da kuma zama lafiya ƙalau.

Abin da yake sa ni dariya in ga yara na wasa suna farin ciki.

Na fi son takalmi handmade waɗanda mutum ya yi da hannu ne ba na kamfani ba, kuma na fi son sandal, sawu ce waɗanda ba roɓoɓɓi ba.

Allah shi ne yake taimaka mini a bayana. Shi ne yake daukar nauyi na. Allah shi ne yake, yake kakkafa mini bayana, yake rike da bayana. Banƙici.

Ina bada shawara a aiki. E, ina bada shawara idan na ga abu zai lalace a aiki.

I ina sayan kaya a yanar gizo.

E, ina raba wurin da nake da yanar gizo. Ina cire yanar gizo a wurin da nake. Ya karanta na biyu wallahi, ta kore karen ta. Wani can ya yi Bar ku tashi, ina ka nufa? Ku tashi mu tafi, ba mu ani guri ba.

E, na iya tuƙin mota. Ina iya tuƙa mota.

Ni ina shan magani kullum. Wallahi alhamdulillah ya jikin Alhaji. Na yi, na yi wata ban tafi na dubu Alhaji ba. Ina saukuta ni shiga jiya na dawo. A jiya na dawo. Hm? Muna ba ka ita kasu. Ba ka wajen sata.

Ina jagorantar mutane bisa ƙa'ida. Ina taimako su, ina yi musu aiki tun kamin su su nema ina yi musu.

Ina zuwa kasuwa da safe. Ina zuwa kasuwa tun da safe.

Ina bawa mabuƙaci ragowar abinci. Raguwar abinci ina bawa mabukaci raguwar abinci.

Eh tana daidaita haske da kanta. Wayata sosai tana daidaita haske da kanta.

Launin labule na fari ne. Launin labulen ɗakunanmu farare ne.